Ina farkawa da misalin karfe shida na safe. A lokacin nake farkawa, in yi duk harkokina da nake yi na safiya da misali kamar alwala zuwa sallah, zuwa azkar na safiya. Wannan shi ne.

Ina share gida kamar sau uku a rana. Kamar idan na tashi zan share da safe, bayan nayi harkokina na ibada ta na safiya, sannan da rana zan share zuwa kuma da yamma zan ƙara sharewa. Sabida haka ina sharewa sau uku a rana.

Ina goge haƙorana so biyu a rana, dasafe idan na tashi kafin nayi karin kumallo, sai kuma da daddare idan har zan kwanta bacci. Abin da nake yi sau biyu kenan a rana nake yi ne.

Ina son dafuwar kwai, in dafa shi kamar guda biyu, in ɗora shi a kan abinci, in ci ko kuma na ci shi zalla. Kuma ina soya shi tare da mai da ingredients na tumaturi da albasa da kayan kamshi. In soya shi da mai shi ma na ci. So sabo Da haka ina son kalolin dafuwar kwai guda biyu.

A'a, ba mu saka unifom a wurin aiki. Mu na yin aiki ne da kayan da mu ka tafi da shi daga gida. Sabida aikinmu, ba wai irinna ba saka unifom mu tafi ba ne ba. Da kayan jikinka ma za ka iya yin aikinka. Wannan shi ne.

A'a, ina son biredi sosai wanda na gasa a gida don yana min daɗi. Na san abin da na saka, ingredients ɗin da na saka, wanda nake so ne. Sannan kuma ina son sabon biredi. Ba na son biredin da aka gasa shi shekaran jiya like kwana biyu da suka wuce kenan. Na fi son biredin da na gasa a ranar da zan ci yafi min daɗi.

Eh ina kunnawa. Nakan kunna sanarwa ta apps domin tunatar da ni daga sabgogin da nake yi da wayata. Sabida haka ina kunnawa sabida kar na manta. Dan an yi tunamun, to zan yi, shi ya sa nake kunnawa.

Nakan rubuta rahoto baya wuce sau biyu a rana na rubuta aƙalla da misalin ƙarfe sha daya na safiya na rubuta kuma da daddare. So sau biyu nake rubuta rahoto a rana.

Nakan tofar da miyau a bola wato masbala, sannan na tofar ko kuma in zo in tofar a makwarara in zuba mai ruwa ya wuce, amma bana tofar da miyau a duk inda daga dama. A wa'innan wurare guda biyu nake tofar da miyau. Nakan tofa a bola da kuma makwarara.

Muryata tana fita ne a hankali a hankali ba da ƙarfi ba. Ɗaya daga misalai na me ake ce tsaka-tsaki, tsaka-tsaki muryata tana tsaka-tsaki ne. Ita ba can ƙasa ba kuma ita ba can sama da ƙarfi ba. Sabida haka zan ce muryata tana fita ne tsaka-tsaki.

A'a ba na yi, sai dai idan ka ga na yi, to zai iya yiwuwa mura ta kama ni. Akwai laruran mura da take ka ma ni a hanci na, to wannan si ya saka ni in yi wannan harsashi. Amma idan lafiyata ƙalau bana mura, to bana yin harsashi.

Nakan kula da gashina aƙalla sau ɗaya a sati. Zan yi tsefe shi na wanke shi ko na yi sabon kitso ko na je na yi relaxer. Amma ina kula da gashina sau ɗaya ne a sati.

Nakan iya jira a layi, amma ni mutum ce da ban ju rutseyuwa ba, so idan na jira, na jira nakan samu wani guri na zauna, na kan kiyaye wanda nake bi da wanda yake bi na, sai na samu guri don na huta idan layi ya zo kai na, sai na miƙe na tsaya a inda yake asalin gurbin na.

A'a, bana iya busa tsaki, bana iya wa. Ni ba mutum ce mai busa tsaki ba, ban iya ba, ba abin da nake yi ba ne ba. Bana daga cikin masu iya busa tsaki, ni harkokina bana daga cikin masu iya wannan busa tsaki.

Lokacin da nake cajin wayata, yana kasancewa ne da daddare. Idan zan kwanta barci, na kan jona wayata ne da daddare. Tunda mu ba ma samun ma wuta sai da daddare muke samun ta enough to bana samun sa caji na sai da daddare.

Sosai ina son zama kusa da taga domin ina da jin zafi. Shi ya sa wurin zama na yakan kasance ne kusa da taga. Tabbas ina son zama kusa da taga saboda ina da tsananin jin zafi a yanayi na zafin gari.

Ni kan yi wanki sau ɗaya ne a sati. Ni kan yi wanke tufafi na sau ɗaya a sati. Idan ya taru, zan dinga saka sitarata. Ina sa sitarata kullum kullum amma ina tara ta ne. Ta sati idan ya yi sosai, na haɗa su na wanke.

Na kan ci abinci a cafeteria. Gabaki ɗaya ma'aikata ma muna fitowa mu ci abinci ne a cafeteria in muka fita aiki. So wurin cin abincimu in an fita aiki yana kasancewa ne a cafeteria. Muna da wurin cin abinci a wurin aikin mu.

Ƙwarai ina so ɗakina yayi haske dan ni ba mutum bace mai son duhu a guri, nakan so ganin haske sosai sabida haka ina son ɗakina yayi haske dan ni ba mutum bace mai son guri yayi duhu.

Eh, tabbas ina shan madara. Nakan sha madara normal a cikin ruwan shayi, sannan kuma nakan sha ita kai ɗai ma ziryan in sha. Sabida haka ni mutum ce mai son shan madara. Ina daga cikin sahun mutanen da suke shan madara.

A'a, bana daga cikin mutane da suke son gurare masu hayaniya. Nakan so na ga wuri ya yi shiru, to na fi jin daɗin yanayi na, a wannan yanayin. Sabida haka ni mutunci mai son mara son guri, mara hayaniya. Na fi so in ji wuri shiru, ya fi ba ni kwanciyar hankali da natsuwa.

Inganci, na kai inganta aikina, ta hanyar fito da sababbin design, da style, na ayyukana sabida ƙirƙiro da abubuwa, sabida janyo hankalin mutanen, da muke yi musu aiki. So na kan fito da ƙirƙirar style, domin fitarwa da jan hankali, ga mutane.

Nakan ajiye hotunan wayata a cikin gallery, gallery na cikin application na waya ko kuma nakan ajiye ma a cikin Gmail dina. Hotuna na da nake saving automatically cikin Gmail dina sabida tsaro kan na rasa wayata wata rana.

Madubin da muke so a gida guda biyu suna da daya a cikin toilet. Dan jami'in muka yi wanka ko mutum ya yi ze yi shebin na fuskan shi ko zai gyara ko zai kalla a ya gani ko muna da daya a daki inda muke yin kwalliya.

Dubara cewa bamu da kayan da muke sakawa in za mu yi aiki, damban muna saka kayan mu ne da muka tafi da su a gida. So bamu da wasu kaya, nau'in kaya da suke na musamman domin gabatar da ayyukan mu. Muna amfani ne da kayayyakin mu da muka je da su a jikin mu.

Nakan jagoranci mutane ta hanyar zama da fuskantar halayensu, da na fuskanci halayensu, sai na kiyaye da zan zauna da su ta hanyar da za mu girmama juna da kuma mutuntawa. To na kan jagorance mutane ta hanyar hakori da yanayin zamantakewa ta mutane.

Muna da teburin aiki a wurin aikin mu sannan kuma kowa yana da teburin da yake gabatar da aikanshi a kai. Saboda haka muna da adadi na tebura a cikin wurin aikin mu da tarin yawa, saboda kowa akwai teburin da zai hau don gabatar da nashi aikin.

Nakan koyi sabuwar fasaha ta yadda zan gwada. Gwada kamar idan dinki ne, zan iya gwada dinkin a jikin kaya na sai nayi. Nakan idan kuma girki ne, nakan gwada yin girkin dan in ga dandanon shi yadda zai zo sabo.

Eh ina son ziyartar wurare da dama a duniya kamar kasar Saudiyya. Ina son kasar Saudiyya in ziyarce ta saboda in yi ibada. Sannan ina so in je kasar Qatar saboda in buɗe idanuwana. Sannan ina so in je ƙasashen nahiyar Turai shi ma saboda buɗe idanu.

Idan na kamu da mura nakan kiyaye shan ruwan sanyi. Na kiyayewa idan na kamu da mura nakan daina shan ruwa mai sanyi da lemo mai sanyi. Sannan nakan zama kodayaushe tare da safa, sannan nakan zama tare da paks max wanda na ke sawa sabida shaƙar iska. Ina kiyayewa ta hanyar zama a inda ba zan kwashi danshi ko sanyi ba.

A'a, ba na cin salat. Ba na cin salat saboda yawanci kwaɗon salat yakan ɗan taɓa mun lafiyar cikina. Wannan dalili yasa ba na cin salat. Na ganin mai da hankali de da cin zogala amma dai ba na cin kwaɗon salat.

Aiskirim ina son mai flavour na strawberry, shi mai kalar askirim ɗin da na fi so. Ina son shi sosai, yana yi mun daaaɗi a baki. Sannan kuma ina son mai banana, shima mai banana nan yana yi mun daaaɗi, yana sa ni jin daaɗi a raina.

Eh ƙwarai nakan iya jefa nesa sabida ni mutumce wanda nakan iya ɗaukar seti, ina iya cilla, jefa dutse nesa a duk inda na hara nakan samu. Sabida haka.

Eh, ƙwarai na kan zama a kan gwiwa. A sa'ilin da nake zaune ina yin wasu ayyukan idan na gaji da zama na kan iya zama a kan gwiwata. Sannan idan zan yi ibada ma na kan iya dai zama a kan gwiwata.

Eh ƙwarai ina jin kuna, ina jin kukan zakara da safe, saboda a nan gida da nake kusa da ni akwai gidan gona su kuma suna yin kiwon zakara da kaji to shi yasa na kan ji kukan zakara da safe. Kullum safiya na kan ji kukan zakaru ma da yawa.

Kwarai ina shan ruwan 'ya'yan itace, musamman ruwan 'ya'yan itacen inabi na kan sha idan na matse, sannan ina matse ruwan tufa, uhm, uhm, markaɗa ta matse in shanye ruwan, sannan ina shan ruwan.

A'a, ba na shiri ds barkono mai yaji. Ina cin barkono mara yaji ne sosai, ba wannan mai yaji da yawa ba, saboda ina da cuta ta ulcer. To mai irin cutata kuma ba ya son barkono mai yaji. Nakan yi amfani da barkono mai yaji ɗan kaɗan baya baya.

Kwarai, nakan iya yin tafiya da sauri-sauri musamman in akwai wata manufar da nake son cimawa ta lokaci. Kay ya jamin lokaci mai yawa, so nakan iya yin tafiya da sauri-sauri sosai kuwa ina yin tafiya da sauri.

A'a, bana daga cikin mutane da suke zuwa gidan fim. Bana zuwa gidan fim kallo, banayi. Dake ni mutum ce da nake in, ina son kallo, na kanyi kallo ne a cikin gida, a cikin talabishin cikin gida ko a cikin waya ta. Anan nake iya kallon fim.

Na kan yi ajiyar kuɗi a cikin banki na akawunt, na kan yi kuma ajiyar kuɗi a cikin gida sabida buƙatar ko ta kwana. Amma ajiya ta mafi yawa takan kasance a cikin banki. Na kan yi ajiyar kuɗi ne a cikin banki.

Na kan yi amfani da sabulu marar karfin kamshi kamar Baby Soft haka yake shi. Wannan sabulun to haka na ke amfani da shi sabida guje kai na da kamuwa da cutar mura ina kiyayewa.

Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine haƙuri. Duk wani ɗan kasuwa da mutum zai gan shi a gaba gaba ko kuma ya samu cigaba na rayuwa, to ya yi haƙuri. Na biyu shi ne mutum ya riƙe gaskiya da riƙon amana. Idan mutum ya riƙe gaskiya, zai kawo abu mai kyau, ya siyar ba marar kyau ba. Sannan kuma tsakanin shi da masu siye akwai alaƙa ta girmamawa da mutuntawa. Wannan yana ƙara sawa kasuwancin mutum yayi kyau. To abu mafi muhimmanci da mutum zai riƙe, ya riƙe gaskiya da riƙon amana.

Abun da nake yi sau a yi a ƙarshen mako ina so na zauna a gida, na huta in yamma ta yi, na fita na yi ziyara, da yan uwa da abokanayen arziki, so abun da nake son yi kenan a ƙarshen mako.

A'a, na fi son miya mai zafi akan mai sanyi, saboda miya mai sanyi zata sa inji abincin ya fita daga raina bana son ci, amma miya mai zafi zan ci da yawa kuma har inji ina son abun, saboda haka na fi son miya mai zafi.